Duk wani abu da na san zan yi amfani da shi, ya cutar da ni, ya cutar da lafiyata, to bana daɗa in yi amfani da shi.